Ina irin man da nake shafawa ina amfani da mai kojik ne, sabida yana da amfani sosai a jiki. Yana cire mai kojik, yana cire baƙin tabo, yana gyara fuska bai sa bulitin amma kuma zai sa ka kayi kyau, ka ya ciccire duk wani matsalolin fata da, da skin. Yana gyara fata sosai, yana sa ka yi kyau, ka dinga sheƙi. Sabida shi mai kojik yana mai amfanin mai a jiki. Yanzu gaskiya mutane sun gane basa zama ba mai a jiki, sabida mai yana da matakan tasiri ga fatan ɗan adam. Mai nasa jiki, mai zai sa fatan ka tayi laushi, kayi kyau, ka dinga sheƙi, ya dinga sa ka fito kamar ɗan yaro. Kana ina mai da tsokuwa yarinya. Mai nada matakan tasiri sosai, ya kamata mutane kowa ya dinga amfani da kowa ya dinga amfani. Kuma kafin ka fara shafa mai ana so ka san kalan tag ɗin man da fatan ka ke so. Sabida mai yana da matakan amfani a jikin ɗan Adam. Mai ko wane iri ne mutum yake shafawa a jiki yana da kyau. To ya san wanne ne ya karɓe shi, wanne ne bai karɓe shi ba. Mai yana da matakan amfani ga jiki. Ya kamata mutane su dinga shafa mai. Mai yana da kyau sosai. A san kowa ya san irin man da ya amfa-- zai amfana, zai ma fatan shi kyau. Mai yana da matakan amfani ga fata, ga jiki, ga fuska, ga wani. Za ka ga inuf na shafa mai, yana kyau, yana sheƙi. Akwai mai da yake sa haske in mutum na shafawa shi zai yi haske, zai yi kyau, zai yi abubuwa. Akwai kuma mai da wanda idan mutum bai shafawa, ya fara shafawa zai fara ɓata mashi fuska. To ya kamata mutum kafin ya shafa mai ya san irin man da yake amfani da shi. Sabida mai yana da su, mai yana da amfani sosai ga fata. Mai yana gyara jiki, ya sa jiki yayi kyau. Mai yana sa jiki yayi haske, yayi sheƙi. Mai yana sa jiki ya dinga glowing, yana kyau, yana abubuwa da kyau dai. In mutum bai shafa mai za ka ga fuskan nan yayi kaman dissa. To ya kamata ma ko wani mai, ko mutum in zai sa mai ya dinga sanin wani irin mai ne zai samu fatan shi. Sabida man kala kala ne. To mai kojik dai yana da matakan amfani a jiki. Yana cire fa, yana cire tabo, yana cire abubuwa. Kuma ni lotion nake shafawa. Ina shafa lotion, ina shafa face cream, ina shafa man, akwai man, akwai na fuskan shi, akwai na shafawa a jiki. Kuma wani lokaci ma nakan sa vaseline. Don ba man, don wanda ta kama mun sawa nakeyi. Sabida mai dai ko da yaushe dai mutum ya kasance ya sa mai a jikin shi. Ba wani mutum zai yi wanka ya fito ya gama bai shafa mai ba. Ya kamata mutum ya dinga amfani da mai a jikin shi sosai sosai. Balam ma lokacin irin lokacin iska, lokacin sanyi. To mai yana da matakan amfani a lokacin mutum.